Ku ba mu labarin kallan ƙwallo na unguwar ku. To, akwai gidan kallon kwallo na unguwar mu guda biyu ne, akwai wanda yake kusa da mu akwai kuma wanda sai mun yi tafiya. Gaskiya abin da yake gudana a wajen idan kana zuwa saboda ba hayaniya, ba irin ihu nan da ake sosai, iyakaci dai ɗan dai nishaɗi da ake bayarwa, gaskiya wajen yana da kyau sosai.

Ku kwatanta bikin suna da al'adunsu a wurin, a wurinku. To bikin suna da al'adu yanda akeyi a wurin mu ana yin bikukuwa sosai musamman idan aka ace an aihu. To ana bari har yakai zuwa kwana bakwai. Tukanna sai ai tara mutane, a yi nishadi, a yi bukukuwa, a yi biki sosai. Amma kafinnan a cikin kwana bakwan nan akwai ranar da akeyin ƙauri na mato. Akan yi biki a danye, dafa abinci da yadda mutane za su.

Wa yake ƙarƙafa maka baya? To wanda yake karfafa mun baya bai wuce mahaifi na. Saboda shine wanda idan nayi abu, yake karfafa ni a kan shi. Musaman idan lokacin sanani yazo to shi ne yake nuna mun ga yanda za'a yi ga kuma abun da ya kamata ayi. Sai ya ƙarfafa mun gwiwa.

Sisi, Kobo, Dala. Kalmomin kuɗi naɗa waɗanda kuka ji daga dattawa. To gaskiya Sisi shine na ji daga dattawa saboda shine wanda ban gani ba amma Kobo gaskiya ni na ga Kobo don har ma an ake ni da shi.

Ku bamu labarin siyan kaya daga masu sayarwa na intanet. To gaskiya, siyan kaya daga masu sayarwa na intanet wani sa'in yakan yana da wahala. Amma kuma abin da nake yi inina so na siya kaya daga intanet, nakan yi ƙoƙari naga na sai kaya ta hanyar da ta dace, musamman ace kamfanin da yake da rigista sosai wanda ba za a iya samun matsala ba.

Idan zaku ƙirƙiri fasaha, waƙa ko fim, kan me zai kasance? To, idan fim zan ƙirƙira ko waƙa, gaskiya zai kasance akan irin abubuwan da suke tafiya a ƙasa ta Najeriya, saboda akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce an gyara. To zan yi ƙoƙari ne na fito da su fili ta hanyar waƙa ko kuma fim.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Toh yanda nake magana da abokan ciniki ta hanyar lumana, ta hanyar kwantar da hankali, ta hanyar fara'a da dariya. Tahanyar da nake, nake magana da masu ciniki saboda abokan ciniki su ne mutum. In ba su gaskiya, za kaga kaima kasuwanka bata da tafiya.

Yadda ake magana da jarirai, ƙananan yara wasu kalmomin harshen jariri na Hausa. To gaskiya abun da jarirai suke faɗa ko ƙananan yara abun da suke magana sukan ce baba ko mama. To ta hanyar ne suke ake magana jarirai suke magana.

Kana iya waƙa cikin zuciya? Eh to nakanyi waƙa cikin zuciya, musamman idanna keɓance ni kaɗai, irin wajenda ba hayaniya ko kuma irin wajenda nake kewa. To musamman idan nayi ko ace bana gari innai kewan gida, to nakanje ina rera waƙa a cikin gida, saboda in.

Wane wasa kuka fi so, kuka fi so ku kalla ko ku buga? Ya ya ake yinsa? Da wasan da na fi so shivne wasan ƙwallon ƙafa. Kuma yadda ake yin shi, ana buga shi ne a fili. Ana samun filin ƙwallo, babban fili. A nan ake buga shi. Akwai players, akwai masu cin ƙwallo, akwai masu tare, akwai goaler, akwai striker.

Ku ba mu labarin wata rana mai natsuwa da kuka ji daɗinta sosai. Gaskiya ya rana da muka ji daɗinta sosai, rana mai natsuwa wadda na ji daɗinta sosai ba ta wuce irin ranar Sallah wadda za ka ga ana farin ciki, ana bukukuwa, kowa ya yi ci kwalliya, ya yi ado sosai. To wannan abun ya kan sa ni natsuwa kuma na kan ji daɗin shi sosai.

Me kuke yi kullum don ku kasance cikin ƙoshin lafiya? To gaskiya abinda nake yi kullum dan na kasance cikin ƙoshin lafiya akwai motsa jiki, akwai kiyaye abubuwa wanda bai kamata a ci ba da kuma abubuwan da mutum bai kamata yayi ba lokacin da mutum zai kwanta da lokacin da mutum zai tashi, da kuma hutun da zaka samu na ƙwaƙwalwa lokacin da ka gaji.

Adana hotuna da abubuwan tunawa yau. To a inda mu ke, da inda nake, inda nake adana hotuna da abubuwan tunawa a yau baya wuce a waya ko kuma a na'ura mai ƙwaƙwalwa. To ta nan ne nake ajiye abubuwan da zan tuna da su, musamman idan aka ce abin rubutu ne ko kuma abun da ya shafi hoto. To a nan ne nake adana su.

Idan babu wuta, yaya kuke tabbatar da cajin wayarku? To ina tabbatar da cajin waya ne ta hanyar zuwa wajen mai caji. Saboda mu muna da masu caji a wurin wajajenmu wanda suke yin kuɗi. To ta hanyar ne nake tabbatar da cewa wayata ta zauna da caji, kuma sai ka saya rumbun adana caji to nan ma za ka iya cajin wayarka.

Charawa take takawa a tarbiyya da mu'amala a Kano. To gaskiya kunya tana taka rawa sosai. Gaskiya a mu'amala da rayuwar mutane, gaskiya kunya tana taka rawa. Saboda idan mutum yana da kunya za a ganshi yana da tarbiyya sosai. Za ka ba ya, ba ya yin abun da zai saba ma addini. Gaskiya yana kokarin ya jagoranci abun da mutane za su yi magana akai.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana musamman idan tayi ja, ɗinnan tana so ta faɗi. Gaskiya, abun yana da daban sha'awa. Gaskiya idan kana kallo zaka riƙa jin wani nishadi da wani jin daɗi a cikin rayuwar ka. To shi yasa nake son naga idan rana zata faɗi na kura mata ido. To hakan ma tana kara mun lafiyar ido sosai.

Saƙonnin barka da safiya da ake yaɗawa ko'ina me kuke gani game dasu? Toh gaskiya sakonin da ake yadawa, na barka da rana, suna da barka da safe kuma suna da kyau sosai. Gaskiya abu ne mai kyau wanda zai sa mutun ya tuna da cewa ko shi wanene, gaskiya!

Yaya iyalai suke shirya kuɗin makaranta da farkon sabon zangon karatu? Gaskiya yanda ake shirya kuɗin makaranta da sabon zango karatu ta hanyar tarawa. Saboda idan ka ce lokaci ɗaya ne za a ɗauka a biya, abun ba zai yi ba. Irin abubuwa ƙananan kuɗin da suke shigowa to sai a tara.

Kuli kuli da alewa. Ku bamu labarin kayan ciye-ciye na yaran gargajiya. To, kamar dai muka faɗa akwai kuli kuli, akwai alewa, akwai, akwai ɗan malelle, akwai tuwon madara, akwai aya. To gaskiya duk sune irin abubuwan da ake amfani dasu wajen lokacin da muke yarinta.

Yaya kuke raba kuɗin shiga ko na kashewa na wata-wata? To, yanda muke rarraba kuɗin shiga ko na wata-wata, musamman ace kuɗin wata, idan an biya to nakan yi ƙoƙari naga an sayi abubuwan da ya kamata ko kuma abubuwan da ake buƙata a gida, to nakan kasafa kuɗin wannan fannin da waccan fannin daban.

Me mutanen unguwar ku suke yi don kula da lafiyar su? To, abin da mutanen unguwar mu suke yi don kula da lafiyar su ta hanyan tsaftace unguwa da kula kuma da abubuwan da ya kamata. Musamman hanya akan cire abun da bai dace ba sannan kuma kwata akan kwashe.

Kana amfani da kunnen waya? Eh eh, nakan yi amfani da kunnen waya amma ba ko da yaushe ba. Saboda idan na cika amfani da shi zan ji kunne na yana san yai ciwo. Shi ya sa ba ko da yaushe nake. Ƙoƙari na ga na yi amfani da shi ba. Sai lokaci zuwa lokaci, ko kuma idan zan yi aiki, to a lokacin ne nake amfani da shi.

Wane lokaci na rana kake fi so? To ranar da na fi so shine ranan, ranar Juma'a. Gaskiya ranar Juma'a ina fi son ranar sosai saboda duk a cikin ranaku ina fi son ranar Juma'a saboda ranar tana tuna mun kaman ranar Idi. Saboda a lokacin kowa za ga ya ɗanyi kwaliyar shi ya fito Sallah.

Lokacin mangoro a unguwarku ka kwatanta shi, to gaskiya lokacin mangoro a unguwar mu idan ya zo to a unguwan mu ana akwai da yake akwai masu sai dawa, gaskiya tana cika da mangoro, to dan kusa da mu akwai gonaki to zaga har gonan ma mangorori sun fito yara suna shiga suna ɗiba.

Sannu da aiki, wace daraja wannan gaisuwa take da ita a garensu? To gaskiya sannu da aiki yana da daraja sosai a wajena saboda idan kana aiki, akan zo aka cema sannu, to zaka ji wani dadi a ranka zaka san an kula da kai to saboda idan ba haka ba mutum ya zo ya wuce ko sannu bai ma ba ba zaka ji dadi ba. To shiyasa sannu da aiki take da daraja sosai.

Ayyukan gida kuke yi kullum, kaya kuke tsara su cikin yini. To gaskiya, ayyukan da muke yi to da safe idan na tashi, nakan yi ƙoƙari na ga na shirya, na tafi wajen aiki. To ni kuma ba zan dawo ba sai da yamma, lokacin da nake dawo kenan. To ita kuma matata tana gida, ita take ƙoƙari ta ga ta kula da gida da share-share da sauran abubuwa.

Kalangu da kayan kiɗa, gargajiya kwana game da su kalankuwa. To gaskiya musamman idan kace kalangu, gaskiya yana da kyau, yana da wannan sosai. Kalangu yana da daɗi musamman idan akace lokacin biki ko kuma masu kiɗan asharalle da wannan gangan ta su manya manya, gaskiya suma suna da daɗi sosai.

Ina kake tofa miyau? To miyau inda nake tofashi nakan tofashi wajen da mutane basu nan saboda idan kana tofar da miyau a cikin mutane, to gaskiya abin bazai musu dadi ba. Gaskiya zaka bi wa inda ba mutane, wajen da bola ne, kuma kwalbati shi saika zubar da miyau a wajen.